Wane irin yanayi kuka fi so? To yanayin da na fi so shine yanayin sanyi. Saboda yanayin sanyi shi ba takura ba damuwa a cikin shi. Amma yanayin zafi yana da takura. Shiyasa na fi son yanayin sanyi.

Yaya kake magance damuwa? To ina magance damuwa ne ta hanyar tunkarar ta. Ba wai ka bar ta ba. Idan naga wannan abun ne yake damunana, to zan yi ƙoƙari naga me yake faruwa har abun nan yake damuna. To sai na yi ƙoƙari naga na magance ta. Na kan tunkari damuwa ne ta hanyar nake magance damuwa in ta taso mana a wajen aiki.

Wane irin tufafi kika fi so? To tufafin da na fi so shine fari. Idan zan sa tufafi nakan sa fari ko kuma in sa sky blue. Gaskiya shine mafi tufafin da na sa ko ma na fusan yadi bana, ban cika fiyar zan shadda ba. Na fusan yadi gaskiya.

Yaushe kake cajin wayarka? To cajin wayata dai nafi yinshi da daddare idan munada wuta. Idan kuma bamuda wuta toda rana. Lokacinna gama duk abubuwanda zanyi da waya sai kuma da rana sai nayi caji.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To ni a kyauta na fi son na yi kyauta da kuɗi. In ƙa ban samu ba, nakan yi kyauta da abun da yake hannuna. Ina yin kyauta da abun da nake so. Gaskiya na kan, na fi so dai na yi kyauta da kuɗi.

Nawa ne yawan danginku a gida? A'a, gaskiya ba zan iya faɗan su ko nawa bane don ba su ƙirguwa. Ni kaina ban san iya adadin danginmu ba a gida. Gaskiya muna da yawa sosai don ba za a ƙirgu ba.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To muna aiki tare da ƙungiya ne ta hanyar ba da bayanai. So za su ba mu bayanai a game da aikinsu, mu ma za mu ba su bayanai a game da aikin mu, to sai mu haɗu, sai mu yi abin da ya dace.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To, duk aikin da aka ce gashi ya fi muhimmanci, dama shi ne a kan gaba. Aiki ne wanda za ka yi shi mai muhimmanci, to za ka sa shi a shi ne tsahon farko idan ka yi shi, to dai kowane aiki zai biyo baya.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba. Ni nakan sha magani ne lokacin da ban da lafiya. Zuwa lokacin ne nake shan magani amma ba ko da yaushe ba. In ban da lafiya ma sai naje a rubuta mun maganin da ya dace da ni tukuna nake sha.

Kana amfani da kunnen waya? Eh nakan yi amfani da kunnen waya saboda ta hanyan ne nake sauraron abun da waya take cewa. Ta hanyan ne nake sauraran sauti ko kuma dai wani abu da ya daganta kiran waya ko wani abu.